A'a lokacin da na fi cajin waya na shine lokacin dare dare idan zan kwanta. A'a idan zan kwanta bacci sai in sa ta kafin da safe ta cika ko kuma cikin dare ma ta cika haka sai in cire. Amma wannan baya nan fim ba kawai dole sai da daddare nake sa caji. A'a, ina sa shi lokacin da cajin ya ɗauko ƙarewa a ko da ranane amma dai a mafi lokacin ɗabi'ata shine gaskiya na fi bari in dai ba caji ya ƙare min ba to na ina bari sai a sai cikin dare.

A'a, gaskiya ba na tara takalma sosai. Ah, duka takalman da nake da shi kala biyar ne. Ah, akwai guda biyu na sawa a cikin gida, sai akwai guda uku wanda nake amfani da su idan zan fita waje. Ah, duka takalma na guda biyar ne. Kuma sannan a cikin takalman nan guda biyar, ah, ina da rufaffu guda biyu sai wa'ada ba rufaffu ba guda uku.

A'a na san ƙauyuka da dama kuma na je ƙauyuka da dama. Aaa akwai ƙauyen da na sani can aa cikin ƙaramar hukumar Ingawa yake a jihar Katsina. Aaa ƙauyen sunanshi Sankarawa, ƙauye ne wanda daga ƙaramar hukumar Ingawa daga hedkwatar ƙaramar hukumar zuwa ƙauyen akwai ta zara zai kai kimanin kilomita sha biyar haka sannan kuma akwai inda idan kukaje to dole mota zata tsaya. Sai dai ku cigaba da tafiya a ƙasa kafin ku ida isa.

To su kalmomin sirri, kalmomi ne wanda suke na tsaro ne, a gaskiya kusan dil nombobi ko kalmomin sirrin da nake amfani da su kusan ina ajesu a kaina ne wanda kawai ni kaɗai nasan da su ne. Akwai kuma kalmomi irin na wa'anda ake amfani da su ana kare irin, ah asusun ajiye kuɗi na digital currency ko kuwa wanda ake ce ma crypto. To gaskiya shi wannan saboda kalmomin suna da yawa wani zai kai kusan guda ashirin haka waɗanda ake a bunga. To su ina amfani da a wurin ajiya na yana gizo wanda ake ce ma drive kenan. Nan nake ajiye irin waɗannan amma dukkan kalmomi wanda ake amfani da su a wajen ajiyar banki ko kuma shiga email da sauran wasu abubuwa ina ƙoƙarin ajesu a cikin kaina ne. Sannan kuma ko da zan canza, zan canza wata ba zan manta ba, zan ajiyeta a cikin kaina.

Tafiyar da na fi tunawa tun ina ƙuruciya tafiya ce wadda aka taɓa yi da ni mai nisan gaske daga jahar Sokoto zuwa Katsina. Lokacin ina yaro sosai to a lokacin kuma, a, aiki ya kai iyayenmu can waje jan suna aiki to lokacin kuma mun zo ganin gida, a, anan jahar Katsina saboda asalin mu 'yan jahar Katsina ne 'yan ƙaramar hukumar Ingawa a cikin jahar Katsina. To wannan tafiya bazan taɓa mantawa da ita ba, saboda na ɗan sha wahala sosai saboda tunda nake ban taɓa irin doguwar tafiya irin wannan ba a har gobe ina tunawa da tafiyar da irin yanayin da na ɗan shiga haka da kuma yanda iyaye na a lokacin suka riƙa kula da ni sosai.

Ƙwarai da gaske ina iya hawan keke sosai. Ah lokacin yarinta kuma har yanzu ina hawan keke na sosai ma sosai. Lokacin ina yaro, ah na hau keke sosai kuma lokacin ma mun mallaki keke, kekuna sosai a cikin gidan mu. Ah muna hawa sosai amma ko yanzu kuma ina samu keke ina amfani da shi ina hawa da shi sosai.

To ita dai jarabawa arayuwa ko da yaushe mutum cikin ta yake. Ah, muddin dai kana raye kuma kana lumfashi to za ka ga akwai jarabawowi kala kala wanda za su abun ganka sosai. Ah, gaskiya akwai lokacin da, lokacin da na ajiye aikina kafin in samu wani, to a lokacin, ah, na yi ta samun damammaki sai kamar sun zo kamar za su kasance kuma abun sayya dan ƙara tsawaita haka. To gaskiya a lokacin, ah, na jarabtu sosai sannan kuma na yi haƙuri sosai.

A'a, lokacin da ina aiki, ah, in wurin da muke cin abinci shine kantin. Ah, wani wuri ne a nan cikin, ah, ofis na mu, a bankin da nake aiki. Ah, to a nan wajajen muke cin abinci. To kuma zaka ga a lokacin bankuna ɗin suna gayyato masu, ah, gidajen sayar da abinci na zamani, ah, restaurant ko kuma wani otel su zo su riƙa saida ma ma'aikatan da ke wurin. To idan suka zo a nan kantin ɗinnan suke kamar tare wa haka. Toh a nan kuma lokacin duk wanda yake buƙatar yaje yaci abinci akwai kujera da, sauransu nan wajejen muke zama muci.

To, mako na yana farawa tun daga ranar Juma'a. A saboda ran Juma'a da wuri ake tashi daga aiki da to tun daga nan mako na yake farawa. Zaka ga, a duk shirye-shiryen da nake da su a wannan makon da tafiye-tafiyen da nake so in yi to ina tsara su ne tsakanin Asabar zuwa Lahadi. A duk inda ya kamata in je, zan tsara shi daidai tun ranar Juma'a. Asabar sai ya zamanto zan aiwatar ne Lahadi kuma, eh ya zamanto ina shirin kammala duk abubuwan da nike yi.

Ah, dafa abincin da nafi so daga farko zuwa ƙarshe. To, ya'a in za a dafa shinkafa, jollof rice, ah shine dafa dika kenan. Ah, za a samu mai manja ko mangyaɗa, sannan a sa kayan miya in an jajjaga su ko an markaɗa. To daga nan za a ɗan tafasa kayan miyan, sai a saka nama. Ah, naman ana ɗan fara zababbaka shi, a tafasa shi daɓan sannan sai a saka naman a ciki. Sannan sai a motsa sai a sa kayan ɗanɗano ah da sauransu. Sannan sai a tsai da ruwa, sannan sai a ɗauko shinkafar a wanke a zuba. To sai a bata lokuta ah, ya danganta da yawan shinkafar. Yawan shinkafar shine zai bada lokacin da ake buƙata kafin ta dahu. To daga nan in ta, ruwan ya tsane, ya shanye shi kenan an kammala.

A shagon da nafi zuwa wani shago ne wanda yake a bakin titi kuma wannan babban shagon ana sayar da komai a ciki daga kayan tireda, zamanto ana sayar da awo--ana awo a shagon kayan tireda kuma babu abun da ba a sayarwa a ciki. A'a abuin da ya sa shagon nake zuwan shi su suna ba da kaya a kan farashi ne za ka ganshi da sauƙi sosai. A'a suna ba da kaya suna sayar da kaya kamar yanda ake sayarwa a kasuwa ne saboda babban shago ne ah kuma suna ba da sari. To shiyasa kayansu suke da sauƙi to shiyasa mutane kuma su kan--suke zuwa shagon. To ni ma gaskiya can nake zuwa sayayya kuma indai ba kasuwa zan je sayayya ba to can nake zuwa sayayya saboda can yafi kusa sannan kuma yafi sauƙi sosai.

To shi dai kiran bidiyo ya sha bambam da kiran, ah, sauti. Saboda shi kiran bidiyo zakaga hoton mutun ne shima yana ganin naka. To akwai wani ɗan uwana ƙanina wanda yake karatu a ƙasar Daular Laraba. To akai-akai gaskiya muna wannan kiran bidiyo in a shi da shi. Ɗan a wata mu kan yi kamar sau biyu ko sau uku. Ya danganta da dai yanda yake da lokaci ni ma nake da lokaci. Ah, gaskiya sannan kuma ni na fi ma yin kiran bidiyo a wurin aiki. Saboda yanayin aikine da nikeyi ayanzu zakaga aikine wanda yake a akan internet ake yi shi ta yanar gizo. Shi ne ake ce ma "remote job" kenan. Aikin da yake za ka iya yin shi da a gida ke nan. To irin wannan aiki yawanci in za a yi meeting ta irin wannan kafafen akeyi, ta manhajojin da suke ba da wannan, ah, kiran na ya nan gizo. Dan saboda akwai ƙiran da za ka yi tsakanin ka da mutum. Akwai kuma kiran da za ka yi kiran meeting wanda akwai manhajoji irin su Zoom, irin su, ah, Google Meet Up, Google Meet da sauransu suna ba da irin wannan sabis ɗin.

A'a gaskiya bani da Wi-Fi a gida. Amma idan ina so in yi amfani da kwamfutata to nakan haɗa Wi-Fi cikin kwamfuta a wayarta sannan sai in yi, in jona a kwamfutata a tura ta zai yi hotspot ina. Amma dai wai Wi-Fi a gida a'a gaskiya bamu da Wi-Fi a gida.

Aaa duk abun da ya samu ina cin shi a wurin aiki. A'a ba ni da wani takamaiman abinci wanda zan ce kawai in naje wurin aiki, a'a dole shi zan ci. A'a kuma ya danganta da meye nake marmari in na tashi a ranar, meye nake so. Duk abun da nake marmari, wanda nake so, wanda na ji kawai shi nake ra'ayin ci, kawai shi zan sa in yi oda in ci ko kuma shi zan sa a sawomin in ci. Amma ba ni da wani zaɓi wanda zan ce kawai dole sai shi zan ci a wurin aiki. A'a ba ni da wannan.

To su dai kalmomin da ake amfani da su wurin kasuwanci, ko kuma in ce maka wurin cinikayya ta yau da kullum. Za ka ga za a tambayi farashi ce nawa yake, menene sauƙin, to nawa za a rage min. Farashin fa da da muka zo wancan satin bai kai haka ba. To haka zaka ga wa'annan kalmomi ne waɗanda ake amfani da su wurin ahh saye da sayarwa tsakanin shi mai saidawar da mai saye. Wasu ma lokutan zaka ga idan mutum ya zo zai taya zai ce to nawa? Sai kaji an ce, a saka maka suna ko ko a faɗi maka gaskiyar farashin idan ka ce a sa suna to zai linka kuɗin abun ne, wani bi ma yana linkawa sosai. Har a zo ai ta ciniki kana abun ga, kafin a zo a samu farashin da za a daidaita tsakanin masu cinikin har a sayar. Manufar kuma ya fison idan ya zo kawai zai ce a'a ka faɗi mai gaskiya tsakanin da Allah meye farashin. To idan aka gaya mashi idan yayi mashi to sai ya, sai a ƙulla cinikin a yi sayayyar.

To gaskiya shawarar da zan ba matashi gameda kuɗi shine, sudai kuɗi kaga na farko kuɗi ba'a masu ƙazamar buƙatar kamar yadda Hausawa kecewa, kuɗi basason kazamar buƙata, kuma kuɗi sunason natsuwa. Ah wani bi za ka ga idan matashi ya samu kuɗi to za ka ga nutsuwar shi ta ƙare. Zakaga kanshi na rawa, zakaga kuɗin, baidai da ahh tarbiyya, da kuma ladabin da zai natsu da kuɗin nan yasan mema zaiyi wanda zai amfane shi. Ta yaya za a iya juya kuɗin, ta yaya za aiya sarrafa kuɗin su ƙaru ba wai a sa su gaba ba aita ci. Saboda. Gaskiya yanzu matasan mu idan suka samu kuɗi za ka ga kawai kafin wani ɗan lokaci ne kawai sun ƙarar da kuɗin. To shawarwarin da ake ba zan ba matasa in suka samu kuɗi zan ce to abu na farko dai yana da kyau mutum ya koyi yanda ake ajiye kuɗi. Shi ne abu na farko mafi muhimmanci, ka koyi yanda ake ajiye kuɗi. Sannan in ka koyi yanda ake ajiye kuɗi sannan yanda sai tsari meye za ka tsara kai. Yana da kyau ka je ka samu, ka je ka tuntubi sana'ar da ka ga kana da sha'awa to sai ka je ka tambayi masana game da sana'ar ta yaya za a yi ka fara. Akwai kuma masana'o'i na zamani wanda suma akwai masana waɗanda mutum zai iya tuntuba wanda za su sa shi kan hanya. Duka ana abun gani. To idan mutum ya samu wannan tsarin to sai aiwatarwa. Amma abin yake da muhimmanci shine a nuna me ladabin ajiye kuɗin ba wai da sun zo ba. Paka paka ba kawai an ƙarar da su an ɓarnatar da su.

Unguwar magaskiya unguwa ce wadda ah ta zamani ne saboda kusan ginin, ginin gidaje kusan bai dayaneh saboda low cost ceh ah wadda aka gina tun zamanin mulkin tsohon shugaban ƙasa, ah, Shagari. To an gina gidajen kuma sannan kaga gidaje ne masu tsari. To abin da ya fi burge ni a gidajen shi ne tsarin da suke da shi. Lokacin an gina su suna da tsari ba kamar na yanzu waɗanda ake bi ba saboda me tsarin za a fi da titi da kyau, can a fi da wurin sa shara ne, can a fi da wurin da za a ajiye transformer ne ta wuta, can za a yi. Haka kau, komi yana da tsari can. Amma wuri ne wanda za a yi masallaci ko wani shaguna da sauran su haka.

A'a yankin ya sauya sosai. Hmm, hasali da lokacin da mutum yana yaro da kuma yanzu za ka ga akwai cigaba. A'a da za ka ga gina gine-ginen gidajen lokos ne kawai to amma da yake akwai hilaye waɗanda ke baya da gaba da suke wurin to za ka ga an zo a mutane sun mallake su, za ka kuma an yi sabbin gine-gine na zamani waɗanda a da babu su. Sannan kuma za ka ga kewayen unguwar a da ba kome amma yanzu za ka ga duk gidaje ne wata sabuwar unguwar mata ta shigo wadda ta ma so ta fi asalin ita lokos ɗin da muke unguwar lokos ɗin da muke ciki yawa. To za ka ga akwai wa'annan bambance bambance. Zaka ga akwai can inda in mutum ya je bakin titi zai ga akwai sabuwar asibiti da aka gina ta ƙashi wadda ƙwararran asibiti ce ta mai kula da waɗanda suka ƙware wurin kula da ƙashi to da babu ita. To haka za ka dinga gani dai cigaban wurare daban daban.

To idan mutum baya da lafiya acikin abubuwan sha masu zafi ake tanadar mishi yake dan jin sauƙin amfani dasu kaga na farko akwai shayi. Eh, shayi shine abin da ake bari sai adan sashi da madara da kuma milo haka ko bombita aɗan kaɗa wa marar lafiya shi da sau, da ɗan kauri haka da ɗan zafi zafi. To ko da bai iya cin abinci, wannan zai taimaka mashi sosai. Sannan akwai kuma koko ko kunu. Suma in bai iya cin abinci, ana ba shi ya sha. Wani ma ana ɗan ɗura ma mutum. Zaka ga ma koda mutum bai iya cin abinci da kanshi yashiga baisan inda kansa yakeba koda za'a dura mai abinci ta wannan tiyo din da likitoci ke sawa kusan koko ake ɗura mai ko kuma shayin ko kunu irin haka.

A'a abun da ke da ban haushi wani bi game da internet a waya shine zaka ga in sabis in ya zo bai da ƙarfi. Zaka ga kana so ka aiki kana so ka yi ko kuma kana kan wani aiki mai muhimmanci amma zaka ga sabis ɗin ƙarfin shi ya ragu ko kuma yana rawa. To wannan abun zaka ga gaskiya zai baka haushi sosai. A'a abun yana da jin haushi sosai. Kama canza wani a kampanin amma zaka ga abun kusan duk ɗaya ne. To wannan abu gaskiya yana da matuƙar ban haushi da ba ciki sosai.

Eh, a kwanan nan na zabi ah wani. Wani abu ne na wanda muke amfani da shi a cikin gida. Ah buta ce ta irin ruwan zafi haka, wadda mai amfani da wutar lantarki. Ah an turo mun guda biyu. Ah ɗaya, ɗaya tana da jikinta kusan duk ƙarfe ne ɗaya kuma jikinta za ka ga an yi ma shi kwalliya kuma launin ya canza ba silba ba ce. Kuma za ka ga in ruwa ya tafasa yana da zafi. Za ka ga sun sa wani abu sun kare. Ko da ka taɓa ta ba za ka ji zafi ba ta ƙona ka. Kuma waccen inkataɓata silba ce zata iya ƙonaka to sai na zabi waccan wadda in mutum ya taɓa ba zai ƙone ba.

Ah gaskiya in kuɗi ba matsala bane. A'a abin da nake so in gina shine ina son in gina kamfani. Kuma kamfanin da nake so in gina, ina son in gina kamfani wanda yake ah sarrafa kayayyakin gona. Har yanzu ban dai yanke shawaran ko wane irin kamfani bane. Amma dai tabbas in ina da kuɗi to gaskiya kamfanin da ke sarrafa kayayyakin gona. Saboda in na lura nan yankin namu ana noma sosai kuma sannan zaka ga ah yadda ake ajjiye kayayyakin babu kamfaninnuka da masana'antu masu sarrafa kayayyakin. Zaka ga manoma wani bai wurin ajjiye kayayyaki ana asara sosai. Sannan kuma zaka ga wasu kayayyakin ma suna buƙatar dandanin a san yanda za yi a shigar da su. Kaman irin kayan--irin kayan miya wa'anda su ba su da saurin kayan lambu. Zaka ga su basu da daɗewa sosai to babu wuraren ajiyar. To yana, indai ba irin wuraren ajjiya ya kamata ace akwai wani wata masana'anta wadda ke sarrafa irin wa'annan abubuwa tana ajjiye su da sauransu haka.

To, idan an yi rasuwa, mutane sukan taru ta hanyar sanarwar da ake yi. To yanzu saboda, aaah, saboda zamani ɗaya ci gaba ta hanyar wannan, umm, hanyoyin sadarwa, to za ka ga dandanan saƙon mutuwa ke isa. To, da anyi wannan za ka ga mutane sun zo sun taru gidan mamaci. Za a sa lokacin da za a yi jana'iza, sai a zo ayi sallah, sai a ɗauki gawa a je rufe, sai a zo ayi zaman makoki a kwana uku.

Tsakanin mutum da maƙwabcin shi ah gaskiya akwai kusan ko da yaushe za ka ga. Akwai lokacin da maƙwabcina bana nan, ya taimake ni. Iyalina sun ɗan shiga cikin matsala kenan zan ce saboda ƙofa ce ta rufe kuma babu yanda za a yi sun kasa buɗewa. To dole dai shi na yi ma magana yazo ya buɗe masu wannan ƙofar sannan suka saku, sannan kuma ya sa aka gyara ƙofar. Eh.

Eh akwai fina-finan da gaskiya nakalle su ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba, saboda ina san su sosai ah akwai wani fim na Indiya wanda aka yi, gaskiya ina son fim ɗinnan sosai wani koyi milgaya. Ah nakalle shi so ba sau ɗaya ba, bansan ma ko iya adadin dana kalli wannan fim ɗin ba dan ko satin da ya wuce sai dana kara kallon wannan fim ina son fim ɗin sosai.

Abin da ya faranta min rai kwanan nan, ah gaskiya wani aiki ne da muka yi kuma da muka yi aikin sai da muna gani kamar aikin ya ɗan samu tangarɗa akwai inda aka ɗan samu kuskure. To da muka tura aikin to kuma cikin iya war Ubangiji sai aka amshe aikin. To abin ba ƙaramai farin ciki ya mun ba sosai. Waɗanda muka yi aikin tare gaskiya abin mun ji daɗi sosai har sai da muka ɗan taru muka taya juna murna saboda aiki ne mai mahimmancin gaske a gare mu.

To, a'a, cakuduwar Hausa da Turanci a jimla ɗaya abu ne wanda gaskiya zamani ya zo da shi. Wanda zaka ga wani bi mutum na Hausar amma bazaka san lokacin da Turancin ya shigo ba. Zaka ga mutum ya fara magana da Hausa sai ya ida da Turanci ko kuma ya ida ya fara da Turancin ka ga ya ida da Hausa. To babu dai yanda bata kasancewa amma dai abu ne wanda gaskiya ya riga ya ya shiga saboda cakuduwar harshen ya riga ya ya zama a kusa ruwan dare.

Ita take kalmar wayiyo gaskiya kalma ce wadda ba ta nuna wani abun farin ciki. Kalma ce wadda take nuna damuwa, ta kuma tashin hankali. Lokacin da mutum ya ce wayiyo, to zaka ga akwai wani abu mai raɗaɗi da ya same shi. Kamar misali, mutum ne yana tafiya da taka kaya zai ce wayyo Allah! To kaga ƙaya ta soke shi. Ko kuma mutum ne bai lafiya, ka je ɗiba shi ka ga yana ta washi, washi wayyo! Wayyo kaina, wayyo nanɗina. To zakaga kalma ce wadda take motsa rai kuma kalma ce gaskiya wadda take nunawa mutum yana cikin damuwa yana cikin ah yana cikin wani hali na ƙunci haka kokuma wani hali na raɗaɗi.

To ita dai dara, ah, tana ɗaya daga cikin wasannin gargajiya da ake yi kuma za ka ga yawanci za ka ga dattawa ne ma ke buga wannan darai. Da ko kuma za ka ga dai manyan mutane ne suke yin wannan darai. To za ka ga baya ga dara wasu za ka ga ma suna buga karta, wasu ma suna caca. To kusan duk abin gani wasannin dai gargajiya ne wanda dai a Hausawa kan yi. Ita dara kusan wadda ni dai na sani za ka ga mutane suna yin ta a ƙasa. Za ka ga ramuka akwai wadda ake yi wadda za a yi ramuka ko kusan wata shidda, wata takwas haka za ka ga sun zauna sun kasa ana yin ta haka.

To, indai aka ɗauke wuta a cikin gida to za ka ga tsakani da Allah abubuwa da dama za su tafi, za suyi, yi shuru su zama tsit. Sannan kuma za ka ga wasu abubuwan da ake yi da walwala za ta canza. Yanayin gidan zai canza. Za ka ga anyi tsit, za ka ga da ko in yara ne suna kallo za ka ga wurin yayi shiru. Za ka ga idan fridge, ah fridge yana aiki na'urar da ake samun ruwan sanyi ko kuma sauran ah abubuwan da ake amfani da su a gida na zamani waɗanda suke amfani da wutar lantarki. To ana, wutar nan tana ɗaukewa za ka ji komi yayi tsit, duka gidan yayi shiru, to za ka ga yanayin ma ya canza. In kuma yanayin zafi ne za ka ga fankoki sun canza za su tsaya. Za ka ga mutane kuma gaskiya za su shiga cikin wani hali dabam.

A'a, alamomin da mutanen unguwar mu suke amfani da su wurin nuna wuri akwai alamar farko akwai, akwai symbol wanda ake sawa a kan tituna. Ita ce alamar farko. In za a yi wa mutum nuni da wuri to ana yi da su. In kuma babu wannan sai a yi mai nuni da sanannen wuri ko kuma sanannen gida kamar a ce gidan Alhaji wa ne. In ka je ka tambayi gidan Alhaji wa ne, to har ka tambayi nan, to daga nan sai a ce daga nan wurorin duk wanda ka tambaya misali to zai iya kai ka wurin da ake so a nuna ma mutum. To daga wannan alamai ta symbol sai kuma nuni da sanannen wuri. To sanannen wurin nan ya kasance shin gida ne na wani ma'aikata ce ko wani sanannen wuri wanda kowa ya sani. To haka ake nuna.

Eh, ƙwarai da gaske ina yin addu'a kullum. Aa ina yin addu'a gaskiya kullum. Kusan ina tashi da safe da rana kai duk lokacin ma da na yi sallah ina yin addu'a. Addu'a ta zama ɗabi'a kuma ta ma bi jiki. Ah kusan kullum, kullum, kullum, kullum sai na yi addu'a.

A'a, koyar da karin magana, yara suna koyan karin magana ne daga wurin manya a. A lokacin da mutum ya tashi zai je dattawa ko manyan gida suna karin magana, za ka ga yaro bai san ma'anarta ba amma zai yi tambaya ya ce mai ta ke nufi. Za ka ga haka yara ke tasowa su gane eh wannan karin magana--karin magana ne koko wani salo ne na magana wanda yana buƙatar a--a gaya masa mai yake fahimta. A'a, ba ni iya cewa ga karin maganan da na fara koyo gaskiya a yanzu na manta. Amma dai abin da kawai zan iya tunawa shi ne na san tun muna yara a'a, muke muka fara koyan karin magana saboda muna ji manya suna yi in ba mu san abin da ake faɗi ba, ba mu gane Hausar har a ce ma mu ga abin da take nufi.

To gaskiya duk yanda yake, aa duk inda mutum ya tsinci kanshi to kada ya manta da gida. Ni a nawa ra'ayin abunda nake gani kenan, saboda koda ka sami kanka a halin ah aiki ko karatu ko kuma wani dalili haka ya kaika wata ƙasa, to ya kamata yaran ka susan cewa ga asalin ƙafa. Kuma hanyar daza--, yara zasu tashi da wannan harshen shine idan iyayen suna yi musu magana dashi a cikin gida. Saboda idan misali mutum yana ƙasar daba Hausa ake ba, to kaga yaran koda sun fita waje ko sunje makaranta ba wai wanna Hausa ake ba. To kaga cikin gida kawai ya rage, kuma su sukoyi ah harshen. To shiyasa zakaga ya kamata yara iyaye wannan kuma aikin na iyaye ne. Sannan kuma zakaga wasu wa'anda basu son koya ma yaran su taso da wani harshe, wannan ra'ayi ne nasu. Amma de a al'ada da kuma in mutum yanada kishin harshen to yakamta ace ya koya ma yarashi harshen su taso dashi.

To, za ka ga nunawa dattijai ku kuma tsofaffi yadda za su yi amfani da waya ta zamani. Za ka ga abune gaskiya wanda yana buƙatar, ah, ka zauna ka nuna musu. Ah, kuma ka ga alal misali ba kowace irin waya za ka ga tsaffi gaskiya suna amfani da ita. Sun yi amfani da ƙaramar waya wadda take da madannai. Ba wai wadda irin ake shafawa ba haka. E, sun fi samma'a irin wa'annan wayoyin wadda in da ka ga su, abin da kawai suke yi da wayar, kusan ansakira ne. Duk wasu abubuwa da ake yi da wayan nan wanda zamani ya zo da su kamar irin, ah, manhajoji na sadarwa daga sauransu duk ba su yi kawai dai suna amfani da wayan ne su an sakira da sauransu. To za ka ga a kai a kai wani biyi suna kiran mutane su nuna, a zo a nuna masu ko kuma in wani abu yaɗan birkice musu haka.

To gaskiya babbar kasuwar da na taɓa zuwa, ah ita ce babbar kasuwa ta Agege wadda take a Legas, a jahar Legas. Akwai wata ziyara da na kai, to akwai kasuwanni sosai. To akwai wata babbar kasuwa wadda mukaje. Ah, na abun ya ɗan bani mamaki, yanda daga ake hada-hada wuri. Kuma sai na ga cewa akwai Hausawa sosai a kasuwar, suna saye da sayarwa. Saboda unguwar Agege a Legas kusan akwai Hausawa sosai. Ah, toh shi yasa ita ma kasuwa sai zamanto, ah akwai kasuwa sos-- akwai Hausawa sosai. Amma babbar kasuwa ce sosai. Ah, babbar kasuwa ce ƙwarai da gaske.

To, shi dai koyo ta waya ko kuma in ce koya ta kwamfuta, ah, ilimi ne wanda ake badawa ta hanyar yanar gizo. To, in ta hanyar yanar gizo ce ya kaga zaka iya samun shuku a waya ko kuma a kwamfuta. Ah zaka ga kuma kusan duk irin wannan ilimin da ake badawa wasu zaka ga ah koya da kanka ne za'a ɗora ka kan hanya sai kaci gaba da koyo da kan ka wasu kuma za ka ga akwai, ah, akwai malamin da zai sa-- zai zo ya riƙa koyar da kai. Alal misali, ka ga bari in baka misali da kaina. Ah, digiri na na biyu na yi shi a wata jami'a ce ana ce mata Walpont University. Ah, tana a jahar Louisiana a ƙasar Amurka. Ah, ina daga Najeriya nayi digirin na biyu. Komi to ka ga kusan karatu ne wanda za a ɗora ka a hanya kuma kana yi. Ana yin lakca ne kawai duk ranar Litinin. Ka ga duk bayan sati ɗaya kenan. Zaka ga malamin ku ya zo. To, hanyar da muke bi wurin yin wannan lakca ita ce, ah, muna amfani da manhajar bidiyo wadda ake amfani da ita wurin meeting ko kuma yi da irin wa'annan lakcocin. To za ka ga karatu ne gaskiya. Abin dai na farko wanda ya kamata mutum ya tanada in yana so ya samu, ah, nasara a irin wannan karatun shine na farko ya fahimci, ah, yadda manhajai saboda kowace-- kowane karatu da kake so ko wane abu kake so ka koya akwai manhajai. To, kai ƙoƙari ka laƙanci manhajai sannan kuma ya zamanto cewa kana da kwamfuta da intanet mai kyau. Shine zaka samu saboda wasu lakcocin ko kuma wasu darussan zaka ga bidiyo ne kaga yana buƙatar, ah, yana buƙatar ƙarfin, yanar gizo da ƙarfi mai, mai kyau kenan. Wasu kuma za ka ga, ah, sauti ne. Wasu kuma za ka ga malami ne yake yi da kai. To kaga duk ana buƙatar haka.

To, lokacin girbi ko kuma lokacin kaka, a, lokaci ne da manoma suke kau da amfanin gona. Daga gona akawo shi zuwa gida ko kuma zuwa ma'ajiya inda za a ajiye shi. To gaskiya duk a, lokacin girbi za ka ga mutane, aiki yana ƙaruwa saboda ni kai na manomi ne, ina ɗan taɓa yin noman nan. To kuma wani abu da na lura a lokacin girbi, za ka ga duk lokacin girbi za ka ga manoma suna ƙara kashe kuɗi saboda aikin, aikin da akeyi na girbi ko kuma aikin kaka yana cin kuɗi sosai. Za ka ga kuɗin da ake kashewa wurin hidimar wannan girbin. Za ka ga ya kusan kamo kuɗin da aka kashe har aka kawo shukar ta kai wannan adadin. Saboda aiki ne wanda za a taso a yi shi baki ɗaya. Za ka ga akwai, akwai girbe amfanin sannan a bar shi ya bushe a gona, sannan akwai yanzu mutane ma daga gonar ake cashewa in masara ce ko gero ko dawa, a sassaƙe kawai buhunane daka ga an kawo. To kaga lokacin girbi zaka ga gaskiya mutane suna cikin farin ciki, sannan kuma zaka ga yanayin tattalin arziki na yankin karkara ya ɗan ƙara samuwa saboda mutane zasu samu aiki sosai.

A, iska mai kyau tana da mahimmanci sosai saboda ko ba komai zaka ji in ana iska mai kyau zaka ga iska ce tatacciya, tsaftacciya wadda ba ta cutarwa kuma ba ta ɗauke da wani datti ko kuma wani abu wanda zai sa wata cuta. Saɓanin misali kamar idan hadari ya taso ana iska, ka ga iska ce wadda za ta ɗauko ƙura, wadda za ta ɗauko ƙazanta da sauransu. To kaga shi ya sa ko da yaushe ni a gidana nake buɗe taga saboda ina buƙatar iska. Iska ma tsaftatacciya wadda za ta shigo mai sanyi to sai ka ga saboda tana ƙara lafiya, tana ƙara sa nishaɗi da jin daɗi. Duk iska tana kaɗawa mai kyau.

A abinci mai kyau shi yafi muhimmanci. Ai idan mutum bai cin abinci mai kyau to babu yadda za a yi ma ya motsa jiki ko ya so ya motsa jikin jikin bai mai tsuwa saboda ai sai gini sai an ci abinci mai kyau sannan jiki zai ginu. Sai jiki ya ginu ya samu ƙwari da walwala sannan kuma za a iya zuwa mu yi motsin jiki. To dan haka abu ne wanda tsakanin su suna da tazara sosai. A gaskiya abinci yafi motsin jiki muhimmanci.

Akwai abinci kala kala akan titi wanda ake saya da kuɗi kaɗan mai arha kenan. Ah gaskiya ni in ace saye nake ko kuma abin da na fi so in saya wanda ake ina son awara wanda ake yi da waken suya. Ina san ina santa sosai kuma wani bi nakan saya akan titin.

Ah gaskiya wurin wuraren da suka sauya a yankin mu suna da yawa amma dai wani wurin da ya fi sauyawa da yawa shine wajen bakin titi. Ah saboda a bakin titin nan ah akwai sabbin gine-gine kuma cikin wannan sabbin gine-ginen da aka yi har da wata ƙatafari a asibitin kwararu ta kashi.

A'a, abu--abun da nake yi yanzu wanda ba zan iya yin shi ba shekaru goma da ta wuce shine, ah ina amfani da kwamfuta ta ina yin aiki na yaren kwamfuta wanda ake kira da programming. Shekaru goma da suka wuce ba zan iya yi ba amma yanzu zan iya yi, zan iya rubuta code, ah in yi wannan aiki na programming.

To, shi dai kiran mai tallah. Tau ɗabi'a ce wadda Hausawa ke in za su kira wanda ke wata sana'a. Za'a a kira shi in za a saya kenan, kamar in za a kira mai ruwa za a ce "Kai mai ruwa! Kai mai ruwa! Zo." Haka ma in za a kira wanda ke talla awara, za a ce "Ke mai awara! Ke mai awara! Zo." Haka ma in za a kira wani wanda ke yi ma wata sana'a, to za a kira shi da sunan abin da yake sayarwa, to sai ya zo. In mai tallan rogo ne za a ce "Mai rogo! Mai rogo! To zo." To haka ake wannan kiran.

To kayan aikin da muke amfani da su ya danganta da wane irin aiki. Saboda ai aiki kala-kala ne shin aikin gida ake nufi ko kuma aiki, ah, na a kasuwa ko kuma aiki a wurin aiki a ofis ko kuma aiki na gini ko kuma aikin yauda kullum. To kaga dole sai mutum ya san ko wane irin kayan aiki ne, wane irin aiki ne sannan zai iya faɗin irin kayan da yake amfani da su. Amma irin aiki ne wanda ake yi a gida kaga kamar aikin yau da kullum, kaga ana amfani da irin su bokiti, ana amfani da tsintsiya, ana amfani da abin goge tiles, ana amfani da abubuwa dai dama.

Maganar gaskiya, na'urar da za a ce wai mutum zai iya rayuwa ba tare da ita ba, to kowa dai da yanda tashi ko kuma da abin da ya fi so. Amma maganar gaskiya ni waya ta ce. Saboda inda za ka raba ni da waya ta minti talatin, kayi daƙiƙa talatin ba ni da waya ta to zan ji kamar ba ni lafiya gaskiya. Saboda kusan na maida ta kusan komai sai da ita. Ban ce ba zan iya rayuwa ba in babu waya ta, amma in dai ka ashe min ita to kamar ka naƙasa ni ta wani gefe kusan kame da ni rabi. Inda za ka ce in ajiye waya ta minti talatin haka ƙannan kawai ban tare da ita ko da ba wani abu na ke ba to gaskiya zan ji babu dani. To balle a ce kuma wai kwata-kwata babu ita. Kawai zanga na koma kawai kamar bana ma gani kamar kamar cikin duhu nake.

To zogale yana ɗaya daga cikin ganyaye wanda Hausawa ke amfani da shi. Ah tun da na taso ni dai naga a gidanmu ana cin zogala. Ah kuma ana yin kwaɗon shi, ana yin kwaɗon shi. Idan aka dafa shi ana yin kwaɗon shi da kuli. Wani bi a yanka mashi albasa to za ka ga akwai daɗi. Sannan ana amfani da shi wajen yin wasu abincin kamar dambu. Za ka ga in ana yin dambu ana sa zogale sosai kuma yana sashe yana daɗi sosai. Sannan yanzu ma ana amfani da shi wurin magunguna da dama a gargajiyance. Ah ruwan zogala ana amfani da shi, ana shan shi sosai yana magani. Sannan kuma ita kanta ɗanyen zogala ana caɓa ta haka, ita ma a sha ta yi magani dai ita ba tare da an dafa ba.

To, suɗe ma'aikatan dake, a, aiki a gefen hanya ko kuma in ce masu sana'ar da suke yin sana'o'i a gefen hanya suna da yawa. Ah kamar kanikawa, zakaga kamar akwai kanikawan mashin, yawanci zakagan su. Suna tsayawa a kan hanya sosai harma na mota wani be. Sannan zakaga akwai masu sana'ar faci, tana iya yuwa facin mashin ne ko kuma facin mota, kai harma facin keke. To zakaga kusan suma duk wannan sana'o'i nasu zakaga, a, a bakin hanya suke yin su. Sannan zakaga akwai, a, masu sayar da irin kayan marmari, shima zakaga suma zakaga teburansu a nan bakin hanya suke. Zakaga bakin titi suke yi, bakin hanya sana'ansu take. Da kuma masu sai akwai masu sayar da abinci, suma zaka gani sana'arsu bakin hanya ce. To zaga akwai mutane da dama, akwai sana'o'i da dama waɗanda a yanzu a nan ungu, ah yankin da nake a unguwarmu zakaga akwai su waɗanda su a bakin titi ake mutane suke yin wannan sana'o'in.

Ƙwarai da gaske Hausa harshe ne na kasuwanci musamman ma a yammacin Afirka, a kuma ta hanyar kasuwancin ne da ya bunƙasa a yammacin Afirka ya sa harshen ya ƙara yaɗuwa sosai har ya shiga wasu wurare inda ya zarta yammacin Afirka. Saboda kusan za kaga yammacin Afirka ne dama ake yin Hausa a nahiyar Afirka. Nan aka fi yawan yin Hausa sosai a yammacin Afirka. To amma ta hanyar kasuwanci ya kai shi ya wuce wurare kaga kamar irin su Sudan za ka samu ana Hausa a can wajejen da kuma wasu ƙasashe ma na kudancin Afirka kaman irin ƙasashen larabawan nan haka.

To wanda ke yin wani abu a karo na farko ya danganta shin wani abu wanda ya ke yi? Shin abunda yake yi ma mai kyau ne ko mara kya? To duka dai in ma mai kyau ne koko mara kyau, indai a karin farko ne ya yi abun. To in abun ne mai kyau ana yaba ma shi sannan a ƙara ba shi shawara, a ƙara ba shi ƙarfin gwiwa cewa abun da yayi--abun da yayi abu ne mai kyau. Kuma hali ne na mutanen ƙwarai, ya kamata haka ake so ya ci gaba. Sannan kuma ana iya ba shi shawara in akwai abun da ake gani idan ya ƙara yi sama da abun da yayi to zai ga armashi in kuma mutum ya yi wani abu wanda bai da kyau, to ana kiran shi a ce mai me ya sa ya yi ka za. Za'a fara tambayan shi me ye dalili, ya kamata a tambaye shi me ye dalilin da ya sa ya yi abu ka za. Sannan sai a ba shi shawara a ce abun da ka za da yayi bai da kyau. Ya kamata a ce, da ka za ya yi saboda halin da abun da yayi koko hali ne na mutane ba mutanen kirki ba, ba mutanen arziki ba. To don haka yayi ƙoƙari ya gyara sai a yi mai nasiha.

Aaa, abubuwan da nake yi akwai wani ɗaurin aure da muke ta shiri na wani abokinmu. To a ƙarshen mako za a yi shi. To gaskiya shine muke ta shiri tun da satin nan ya kama. Aaa muke ta shirye shiryen yadda za a gudanar da shi, aa a yi shi lami lafiya ba tare da an samu wata tangarɗaba. Sannan kuma aa muna kuma yin ƙoƙari mu ga yadda shi abokin namu ango, yadda za'ayi ya samu ya shiga gidanshi lafiya lau aa ba tare da an samu wata mishkila ba.

Ah, in da zan iya ba ka na shawara, na directa to da zan ba ka yana shawara cewa, ah in ƙara jagewa, ya zamantu cewa abin da na karanta ah da bashi na karanta ba. Da na canza, kaman misali na karanci ah ilimin kwamfuta, ah to kama ta yi, in da zan ba ka yana shawara zan ce to me zai hana in koma in karanci likitanci ko kuma in karanci ah wurin ilimin bayar da magani.

Gaskiya to ina ɗan ci yanzu amma ba sosai ba. Da dana taso lokacin ina ƙarami bana son tafarnuwa kwata-kwata, kwata-kwata duk abin da aka sams tafarnuwa bana son shi. Amma dana girma haka yanzu, in aka ɗan sata amma in batayi yawa ba sosai ina ɗan ina iya amfani da abincin in ci shi. Amma yanzu inda za a daka yaji a same tafarnuwa to in aka sami wannan tafarnuwan ina jin waranta bazan iya amfani da shi ba. Sai in ya yi kamar irin kwanaki ko sati haka in taɗan ragu ta futa haka to shi ma wannan ina iya amfani da shi.

Tau shi tsoro wata ɗabi'a ce ta ɗan adam kuma ana jinshi a lokacin da wani abun da mutum ya ji ya sama ranshi saboda gaskiya, eh ina jin tsoro amma gaskiya ba irin wancan sosan ba. To kuma duk lokacin da na samu na riske kaina cikin halin na firgita haka na ji tsoro. To zan yi ƙoƙari in yi abubuwan da zan za su sama min natsuwa. Abin da nakeyi na farko gaskiya shine addu'a. Addu'a nakeyi sosai sannan in nemi tsari daga abinda naji ma wannan tsoron to in sha Allahu za ka ga in dai nayi addu'a. To cikin ɗan ƙanƙanin lokaci zan samu natsuwa.

Idan gajiya ta kama ni sosai, hanyar da nake gan ne, ah, na gaji sosai, ah, zan ji kasala abu na farko ke nan kuma zan ji jikina ya mutu. Za ka ga wani biyi ina, ina kwanta ina miƙa ko ina hamma haka. To, abin da idan na ji yanayin jikina yayi wannan, to abin da nake buƙata shine indai na tabbatar da ba rashin lafiya bace. To zan sami ɗan wuri idan kwanta ko da minti talatin ne in na ɗan huta, ƙwaƙwalwa ta tannasu. To, nakan ɗan ji sauƙi indai ba bani lafiya ba. Sannan abu na biyu, idan na tabbatar da kasalace ba rashin lafiya bane, in ba kwantawa nayi ba, to nakan ɗan tashi in fita in ko da tafiya minti goma ce nayi ƙasa haka, na tattaka haka to in sha Allahu za ku-- zan ji wannan kasalaci ya warsake.

To gaskiya, safiya tana farawa nan da kusan, a mutane zakaga abinda suke na farko suna share, share-share ne. Za ka ga ana share-share, ana gyara muhalli sannan kuma ana goge-goge. To daga nanne zakaga kuma sai mutanen dake tahiya aiki ko kuma zuwa wurin kasuwanci wasu za suyi wanka su a tsaftace jiki kenan bayan an gama tsaftace muhalli. To daga nan kuma sai, sai karyawa. To shine zaka ji ah mashin ko soye-soye ko kuma dai ah wasu girke-girke da ake yi da safe, mm lokacin karyawa.

Eh, ina sabunta shirye-shiryen kwamfuta, ah, saboda za kaga abin da ya sa dole sai da sabuntawa. Za ka ga a ko da yaushe ana ƙara yi wasu sabbin shirye-shirye ne, ah, duk bayan wani lokaci ko bayan wasu 'yan watanni. Saboda ƙara ma shirye, saboda ƙara masu, ah, tsaro da wasu kuma da kariya, shi ya sa za ka ga kusan akai-akai ana sabunta su wa'annan shirye-shirye na kwamfuta.

La, a'a ƴan kasuwa dai to zaka ga suma ma'aikata ne. Abun da ya sa na ce maka ma'aikata ne, saboda duk inda wani ɗan kasuwa yake yanda ma'aikaci yake na gwamnati ko kuma na wani kamfani yake da lokacin da zai fita haka shi ma ɗan kasuwa yana da lokacin da zai fita ya je wurin wannan kasuwancin nashi. Aƙalla a kasuwa yake da shago ko a cikin unguwa yake da shago ko kuma kafinta ne ko kuma maɗinki ne ko kuma kai ko wacce irin sana'a yake yi yana da lokacin da zai fita. To za ka ga rayuwar ita ma dai haka take. Yanda ka ga ma'aikata suke fita to dole shi ma ɗan kasuwa zai fita ya je wurin wannan sana'a ta shi. To a anguwarmu ma duk haka abin yake bai da wani bambanci.

Su dai masu tallan magani a mota ko kuma a kasuwa za ka ga mutane ne wanda suke tallan maganin gargajiya. Ah kuma wannan maganin gargajiyar za ka ga magani ne wanda suke talla. Mafi yawan shi zakaga ko maganin zafi ne, basir ko kuma maganin sanyi.

Eh ina sanya hula amma gaskiya ba sosai ba amma kam ina sanya hula kuma duk lokacin da na sa manyan kaya to gaskiya ina sa hula. Ina sa hula sosai in na sa manyan kaya amma in ban sa manyan kaya ba to gaskiya ba na sa hula kwata kwata.

To, bada shawara a kan al'amari mai wahala ya danganta da gaskiya yanayin kusancin mutum da wanda zai ba shawara. Saboda shi duk inda al'amari yake mai wahala, to baza kaje kawai haka kardan kaba mutum shawara ba. Wani ba lalle bane ya saurare ka, amma in kuna da kusanci da mutum to kana iya zuwa ka bashi shawara, ka ce mashi abin da ka-, ga ra'ayin ka akan wannan al'amaran. In kana gani abin yana da matsala kana iya gaya mashi saboda kusancin da kake dashi. Sannan in akwai wata tangarɗa ko kuma in kana gani abin akwai nasara ga hanyar da za'a bi, to shima kana iya kwatanta mai, a ra'ayina gani nake ba mutum shawara kan al'amari mai wahala ya danganta da kusancin da mutum yake dashi wanda zai ba shawarar.

To tsaftace farfajiya, kuma in ce tsakar gida, ah, shara ce wadda ake yi a tsaftace tsakar gida. Kuma zakaga yawanci gaskiya mata suke wannan sharar zakaga mata keyinsharar in irin gidane na iyali kokuma ince gidan gandu wanda a karkara kokuma awasu ƙananan garuruwa zakaga. Cewa kai mata sukeyi share wannan farfajiya kuma za ka ga a duk rana za ka ga akwai wadda akwai surukar da za ta share ita wannan farfajiya gidan.

A ina kula da idanuna, ina yin aiki mai tsawo ta hanyar, ah, saka gilashi wanda ke kare hasken computer ko kuma hasken waya ko kuma hasken farin takadda haka. Sannan kuma in ina aikin ya shafi takaddu ko kuma gilas na waya ko na computer, nakan ɗauke idanuwa na akai-akai. Wani bi in yi kamar minti ɗaya, ba a kan takardun ba ko a kan gilashi ko, ah, kan computai. Yana taimakama idanu sosai su dawo, ah, ba tare da ka wannan ɗan baƙin da ake gani da shi ba tare da mutum ya takura shi ba sosai.

Eh ina amfani da matashin wuya. Ina amfani da shi sosai amma wani bi ah in na kwanta ba daidai ba yakan sa ni ciwon wuya. Eh wani bi indai gaskiya na kwanta ba daidai ba a samanshi to yana ɗan sa ni ciwon wuya ko kuma wuya na ya ɗan turkuɗai haka. Amma ina amfani da shi.